Eh ina son ɗaukar hotuna musamman lokacin da nake wani aikin haka ko idan nake da yamma haka lokacin rana tayi sanyi, za a ga irin ana son ɗaukar hoto irin yana kyau da kuma irin sassafiya nan haka.